Eh, ina biyan, ina biyan kuɗi ta waya. Mafi akasari ma bana tafiya ma da kuɗi a hannu. Kuɗin waya, kuɗi a waya nake biyanshi ko da wani lokaci. Saboda yafi sauƙi sannan kuma yanzu ba, ba sai ka bukaci ka rike kuɗi a hannunka ba.

A'a ina da manufa. Ko wane wata nakan tsara manufofina da zan yi, abubuwa nakan tsara su a rubuce in dinga bin su ɗaki bayan ɗaki. Ko wane wata ina da wannan tsarin saboda wani lokaci komai yana da, yana son ka yi tsarin shi indai ka mata.

Ina yawaita addu'a a koda wani lokaci, a kowace rana, saboda muna sallah sau biyar a rana ne, kuma wannan sallolin duka sun shahe, eh, addu'a ne. Bayan haka nan kuma bayan sallah a kowane rana kafin in kwanta nakan yi addu'a. In na tashi bacci nakan yi addu'a. Saboda shi addu'a makami ne ga kowane mumini. Ina, ina yawan yin addu'a ƙwarai ƙwarai.

Eh, abu mafi mahimmanci a cikin abokantaka shine, eh, gaskiya da amana. Ka so mutum saboda Allah, ka tsaya mashi lokacin da yake cikin wani hali, ko wani farin ciki ko na bakin ciki. Ina tunanin wannan yana daga cikin, eh, mahimmancin abokantaka. Riko da gaskiya, da zama da amana, ya zama na da cewa a koda wane lokaci kana tunanin abokinka zai zo ya taimaka maka ko kuma zai tsaya maka a dukkanin lamurɗunka. Wannan shine abokantaka.

No bana amfani da ruwan rijiya gaskiya saboda nan bamu da rijiya, muna da ruwan, ruwan famfo ne. Ruwan famfo shi muke amfani da shi nan saboda, eh, ya fi tsabta, ya fi tsabta gaskiya.

No ni bana amfani da mataimakin murya ko'ina. Muriya na da kike ji, shine dai muriya na banda, banda wani abun ga, banda wani mataimakin murya ban taba amfani dashi ba. Ko da wane lokaci da muriya na nake amfani. Kowane lokaci.